To, daya abubuwa da yake ba mutane ƙarfi da safe, to me zan ce ne. Dan abun da yake bani ƙarfi da safe shine in samu isasshen abinci da safe in ci. Dan na ci abinci da safe, zan samu ƙarfin lafiya lau.

Kai idan ruwan da wife ya fi kuma wife ya yi, yana da wife kuma wife ya yi, yana karamin wife. Kuma yana ba da zita da yawa. Na kai sabon, ya kai sabon wife gida ba.

To gaskiya a wajen mu munada abinci dayawa da muke yi, oh amma gaskiya na ce abincin mu yana, yana da daɗi sosai kuma ba ma, ba ma yin shi kaman su na yin shi.

To gaskiya ina duba radio kullum agida kuma da wajen aiki abinda yasa nake dubawa insan abinda akeyi alayin mu in san menene sabon abunda yafito kokuma mene tsohon abunda yake nakeson.

Gaskiya aka wannan mu zai yi cewa gaskiya ne fa kuma ba gaskiya. Saboda mutane da yawa sun so su san yanda abubuwan suke amman bamu gaya masu.

Gaskiya zance wani irn wasa ne da yake yi a wajan mu ba mutan mutanen da suke ba kowa su ka san inda yake ba. Mutane ɗan kaɗan ne kawai su ka san inda ake irin wasan nan. Kuma.

Gaskiya zance bana cika son ruwa me sanyi.

Gaskiya abin da yake samun ma ya guɓa nan wasu lokutan nan da ba. Mutane da yawa sun tambayeni me nake yi tambaya wuri wuce yii, me yake samu yi shi amma bana mutu. Baba Fransa sau da ba daidai bane irin su idan ansa masa amsa.

Gaskiya bana haɗa, bana yin, ina yin addu'a kullum. Me yasa ba zan dinga addu'a kullum ba? Ina addu'a da safe kafin in fita, ina yin addu'a da daddare kafin in barci saboda addu'a yana da mahimmanci.

Akwai abubuwa da yawa da na ci tun a akai yaren ta na, na farko shi ne ciwon da na ji ƙafana, lokacin da na fikira min na jin ciwo a ƙafafu ciwon ya mun, an ji zafin shi sosai.

Tunda ake yin ciki suna rawa ai ce, yana nan daban-daban. Hakke, in mun zo lokacin yin hokan, me zai zai yi? Wani kici kuma ba maganan bane wanda ya daina ɗin banda wani damuwa.

Gaskiya a layin mu akwai masu tela da yawa, kuma wasu ɗinkin su yana da kyau. Ina da ma abokanai tale da nai a wajen kuma. Suna yawanci mukan mun kafin kayan da suke ɗinkawa yana da kyau kuma ina jin daɗin shi.

Toh gaskiya akan wannan gaskiya zan ce banayin shi. Tun da ma mutani dewa, sun tambayi banba su amsa suna ma bana nishi bana yi. Gaskiya.